Zahiri ina iya, iya kunna wuta, duk da wuta taka su yi kashi biyu. Akwai wadda kamar lantarki akwai kuma wadda ake dafa abinci. Amma kowacce ina iya sarrafa ta domin in yi amfani da ita a wajen ɓangaren da ya kamata in yi amfani da ita. So wannan kenan a taleta.

A gaskiya ina, ina da dabaru sosai wajen kiyaye kalmar sirri. Kalmar sirri tana da matuƙar amfani. Domin ba ko ina ya kamata a ka bayyana wani sirri na ka ba, sabida saɓani yadda yanzu rayuwa ta canza game da abubuwan rayuwa.

A zahiri a ƴaƴan itace wadannan na fi so farko ina son dabino. Dabino yana da matuƙar amfani sosai a jikin ɗan adam sannan kuma ina son ah kamar irin su gwaiba, irin su mangwaro da sauran su su a ƴaƴan itatuwa kenan.

A gakiya dangantakarmu da shugaba na bangaren aiki, a zahiri a muna girmamashi kuma muna bashi girmansa sannan kuma yana biyan mu haƙƙokinmu da yadda ya kamata da sauransu. Sannan kuma muna samun kulawa a wajen shi, so yana da matuƙar kyau.

A zahiri kasuwanci ina ɗauke shi da muhimmanci. Kasuwanci wani abu ne wanda mutum idan yana yin shi dole ya ba shi muhimmanci ya kuma ba shi kulawa. Kai ya mai riƙon su kai na ƙashi saboda wannan yake ci yake sha hayyace makamawani sannan kuma idan yayi sakakki har ya bari ya rushe.

Hotunan waya na, ina ajiye su akan galaxy. A galllery haka da sauransu ina ajiyesu anan, bana ajiyesu a email ko wani guri bana ajiyesu. Ko ina ajiyesu akan memory na waya da kuma external and internal memory kawai.

Ina zuwa gidan, ina zuwa gidan fina-finai kamar kallon wasan bal da sauran su. Ina zuwa amma indai ba wai kallon ƙwallo ba ko abin da ya kamata wai in kalli fim na bal to zan iya in je amma in ba wannan ba na zuwa. Mutum yanzu zai yi abin da ya fi dacewa da shi, shi ne.

A'a, sauyi gaskiya izuwa waya. Waya kam ta zama wani nau'i na rayuwa wanda mutum bai yi sai da ita. So gaskiya ina shafa sa'o'i da yawa, ina kallon wayata ina abubuwa wanda za su amfaneni.

Wayata tana daidaita haske da kanta automatic kuma ina san ya ta in za ka tana rage mun tana ƙara mun da kanta. To wannan tana daidaita mun idon da rana ne za ta daidaita mun, idon da safe ne za ta daidaita mun idon da dare ne ma za ta daidaita mun, daidai da idona zai iya ɗaukan hasken waya. So wannan kenan.

Guy, wannan tambaya tana da kyau. A gaskiya bana tauna goro, bana tauna goro. Goro baya daga cikin abun da wai zan sa ni abun da na ɗauki goro da goro da sigari duk matakin su ɗaya, duk matakin su ɗaya.

Zahiri inabin ƙai idon jin aiki? A'a, ai duk wanda aka ɗauke shi a matsayin shi ma'aikaci ne, to dole zai bi ƙa ido jin aiki. Shi ne cikar ma'aikaci duk wani mai aiki a industry, a kamfaninsu ko kuma a duk inda yake aiki dole ya biyaya, ya bi ƙa ido jin aiki.

Ina son ɗakina yayi haske. Kun san fitilu masu haske amma da zarar za a kwanta kuma ana kashewa ka'idar kenan. Ina son fitilu masu haske amma da zarar za a kwanta kuma ana kashewa ka'idar kenan. Mu ina son haske. Lallai ni ni mutumne mai son haske sosai a ɗaki.

Ina yin jira sosai a layi. Duk abun da ya dace aka ce ma wannan layi ne, to ka tsaga buƙa'ida. Bin layi yana da matuƙar amfani saboda wani ya riga ka zuwa, so dole za ka tsaya ka bi layi ka bi ƙa'ida. So ina yin haƙuri sosai. Duk wanda yake bin layi ya kamata ya riƙa yin haƙuri. So.

Taya da nike magance damuwa a wajen aiki, dole ne in kana aiki sai ka kasance mai haƙuri sosai. So ina yin haƙuri a dukkan wani abu na gan ya gitta min a rayuwa, so ina yin haƙuri sosai akan shi. So shine riba yin aikin. Haƙuri shine ribar aiki. In ba ka da haƙuri ba za ka iya riba, ba ka da ribar aiki.

Gaskiya ne. So, ah, wayar da nake amfani da shi ina amfani da kamfanin Tecno. So ni gaskiya tun ba irin yanzu ba ina amfani da kamfanin Tecno saboda kamfanin Tecno yana birgen sosai wayoyinsu suna da amfani sosai kuma suna da inganci.